Eh ina iya kunna wuta, in ya kama ni in ina kusa ina kunna wuta. Kunna wutan NEPA da kuma wutan Janareto ina kunna wuta. Ko wani iri ko itacen ko wutar itace ko na murhu duk muna kunnawa. In dai ya kama mu ana kukkunawa dai saboda a samu sauki. Eh shi kunna wuta ayi ya yi dangantaka ya yake kamawa. Mutum na so kunna ko baya sobya kunna amma ina iya kunna wuta.

Eh wani lokaci ina sa hannu ina zuwa sako ni. In ya kama in yana da uzuri ina zuwa, eh. Ka ga dai zuwa sako dole ne kowa ya sa hannu ya yi. Abu ne na kowa na yi na inganci saboda a samu abun da ake nema. Ai zuwa sako ya kamata a je, kowa ne ya kamata a je ya je sako.

Eh, lallai kam inda nake jagorantar mutane, ka ga in mutum yana aikata abin da ya kamata, in mutum yana yi abin da ya kamata ya yi a cikin lokaci, ka ga dole ne ka mai jagora, dole ne ka mai godiya. In dai mutum yana yin abin da ya kamata a kowane lokaci, in dai mutum ya mun haka ba matsala, ni zan jagorantar shi kuma zan ba shi girman da ya kamata.

Eh gaskiya ina fin son fancy. Shi fans indai fansa ne iina fin son shi fiye da alkama. Saboda fence shi wannan mai gaba ki daya ne, in dai ka yi shi shi ke nan ka huta ba ka da wani matsala kuma. Saboda shi wannan mutane ma suka fi son yin suka fi so yi. Bai da wani matsala shi wannan. Kaga in na yi fence dinnan ya fi min kyau.

A gaskiya abincin gargajiya da nake fin so shine miyan taushe ko kuma miyan kuka. In naci miyan taushe ko miyan kuka da tuwo, nafi son irin abincin nan. Ka ga in ka ci miyan taushe ko miyan kuka wani lokaci ya fi zama a jiki, za kaji ka gangan, za kaji ka lafiya, lami lami ba matsala.

Eh da dare kam ina kallon tauraro. Ina kallo indai na samu uzuri ina fitowa kuma in kalla. Da suke ai hanga ne mai kyau inda ka fito ka yi kallon tauraro da dare ko kuma taurariya da dare. Ka gan yana da kyau sosai saboda yana haskaka waje waje kuma yana kyau.

Gaskiya abin da nake shirin yi a ƙarshen mako shine ina so Allah ya hore mun in samu kuɗi sosai in samu in ba mama na ta siya atamfa da kuma a samu dai a mata, abubuwan da take so. Abun da nake sauraron Allah ke nan ya mun ko kuma abun da nake shiri kenan da zan yi a ƙarshen mako.

Eh, ina goga haƙora so biyu wata rana wani lokaci kuma so ɗaya a rana. A rana dai wani lokaci so ɗaya ko so biyu. Indai na san ban jin daɗin ƙamshin bakina ko kuma warin bakina wani lokaci, na kan goga haƙora na so uku ko so biyu ko so ɗaya.

Gaskiya, yawan mu, yawan dangin mu a gida gaskiya babu wani yawa. Amma mun gode ma Allah, mun kai irin su ashirin ko kuma ashirin da biyar. Irin dai hakan nan. Ba mu da wani yawa sosai gaskiya. Dangin mu ba yawa. Mun kai irin su ashirin ko ashirin da biyar.

Eh gaskiya wani lokaci ana samun manufa cikin watanni ko kuma cikin wata da wata. Ana dan samun manufa in mutum na so ya yi wani abu da mai uzuri ko kuma wani abu in kana so a ma uzuri a cikin wata. Kaga akwai manufa da akeyi, akwai inda ake bi a je a samu manufan. Saboda ka je ka samu ka yi abin da a ke so ka yi. Manufa kam ana samu.

Eh wani lokaci dai ina cin tafarnuwa amma wani lokaci gaskiya ba na cin. Gaskiya ka ga shi tafarnuwa yana da wani wari ko kuma ƙarni zan ce bai da wani inganci haka amma in dai ta kama dai ina cin tafarnuwa amma ba kowani lokaci ba amma ina ci. Tafarnuwa ai cin ta kuma yana da kyau ai. In ka ci tafarnuwa za ka ji an ce na ƙara lafiya.

A gaskiya kam zama kan gwawa ko kuma abun ga ai sai ya kamani. Indai wani lokaci kana inda ya kamata a ce eh ka zauna a wajen, ka ga sai ka zauna. Amma in babu abin da kake yi ko kuma babu abin da zai kai ka zama a wajen, ai ka ga ba za ka zauna ba. Amma dai zama kan gwawa ai wani lokaci sai ya kama ana zama kam.

A gaskiya ai shi ranar biyan albashi ranar jin daɗi ne kam. Indai aka kai ranar biyan albashi ai gaskiya ana jin daɗi sosai kam. Ranar biyan albashi ai babbar rana ne, saboda ai ka yi aiki, ka yi aiki wata ya ƙare ka ga dole a biya ka. Kuma ranar biya ai ka ga dole ka ji daɗi. Ranar da za a ɗan ba ka albashin ka ka ga dole ka ɗan ji daɗi. Ranar albashi kam ana jin daɗi sosai.

Gaskiya irin takalman da na fi so sune irin takalmin da zaka ɗan saka ɗaya da zaka ɗan ji dadin su a kafa ka. Kaman sandal ko kuma takalmin slippers. Ina ɗan son su, dai kasa su da yawa takalmin da zai ɗan baka uzuri kaɗan, samu ka cire su a ƙowane lokaci kuma ka maida su a ƙowane lokaci. Irin takalman da nake so kenan, bana son takalmin da zasu matse ni ko kuma su zo su hana ni shakata kuma unwala. Na fi son takalmin zai hana, zai yi manne in saka ta unwala.

Eh, launi da na fi so de launi ja, me jan kala ko kuma fari. Launi da na fi so kenan. Su ne dai na ga eh suna ɗan mun kyau in na saka su. Ja ko fari haka dai ba laifi dai ina ɗan saka su. Amma launi da na fi so sosai shi ne ja. Na fi son shi sosai. Shi na fi so. Ka ga ja ko fari. Amma ja dai kawai ta ne dai kawai. Babu wani ma kawai. Ja ne. Launi da na fi so shi ne ja.

Eh wani lokaci yake kamawa. Ina fison lip ɗin amma in ka samu matakalla ɗin ai ana hawa amma lip ɗin yafi kyau. Shi nafi son hawa, in na samu lip ɗin ina hawa ina kuma sayan hawan lip sosai saboda yafi sauri. Kaga in ka hawa lip shi kenan. Nan da nan ka kai inda zaka je a lip ɗin da suke. Shi wannan kwamfuta ne.

Eh wani lokaci kam ina yin kiran bidiyo yana kan kamawa ka, inda ina da uzuri ina yi da suke a yi. Abun jin daɗi ne in ka yi bidiyo ɗin da wanda ka ke kawona ko kuma wanda ka ga. Eh ka yi kwana biyu ba ka yi waya da su ba, ya ka yi wayan bidiyo ko kuma sai ka yi wayan bidiyo ka kira su ka ga kuma inda suke, ka jiy a suke.

Eh gaskiya launin labulen gida haka muna da ja kuma akwai fari. Haka samu ja ana sawa kuma fari a saka. Ina ɗan sa wajen yayi kyau kuma yayi haske. Akwai ja akwai fari irin kalar launin gida kenan.

Eh wani lokaci a misalin ƙarfe biyu ko ƙarfe uku haka dai sai ka samu kaɗan ci abincin rana yana da kyau sosai. In Mutum dai ya samu ya ci amma irin su ƙarfe biyu in nan dai sai mutum ya samu ya ci. Bai wuce a haka ɗin dai ƙarfe biyu.

A gaskiya in dai yanayi ne, wanda na fi so shine gaskiya. A ce a misali yanzu komai ya fito lamilami akwai kuɗi kuma komai lafiya yake ba matsala. Kana da ɗan kuɗin da za ka samu dai ka biya bukatun ka, irin yanayin da nake son kenan amma wai ace kana yanayin da babu komai ma a hannun ka ma wani lokaci sai ka roƙa. A gaskiya bai da kyau a hakan.

Wani lokaci yakan kamawa gaskiya ƙasan wasu mutanen ba hankali gare su ba, shike indi kaɗan irin barin su dinnan heka ga sun abunga. Amma dangantaka kau ana samu wani lokaci ana samu sabida cigaba ka gane ai, shi cigaba abu ne da kowa yake so. To shi dangantaka akai ana akan samu kam sosai.

Eh toh wani lokaci akwai masu sawa akwai masu wanda basa sawa amma dai ana kan sawa wani lokaci sosai saboda shi ai in ka sa shi yakan fito da kai kuma ya nuna cewa ga inda kake ga inda kake aiki kuma ga abun da kake yi yakan nuna cewa ga irin wajen da kake.

Eh wani lokaci nika riga a hallu saboda kaga in akaɗan samu maybe aka samu haka sai kuma akaɗan samu yanayi bai yi kyau ba kana so kaɗan canza abun da ka saka ko wani abu. Kaga sai ka samu ka canzo shi ka saka wani ko kuma wani abu dai haka.

Gaskiya, wani lokaci ƙetare ƙafa, ƙafafuwa a lokacin zama yake da kyau amma wani lokaci kam ai yakan sa ƙafa sai ya sami. Amma ƙetare ƙafa ai dole ne kowa mana yi. Na kan yi wani lokaci, na kan yi ƙetare ƙafafuwa na in zauna, in ji daɗin zama ko kuma dai in miƙa da su amma ƙetare su kam anayi kowa mana yi.

Eh, kamar wani lokaci daurewa ayi sai mai ƙarfi, indai kana da ƙarfi zaka iya daure ƙulli. Da suke ayi yakan danganta da wane irin ƙulli aka ma ko kuma wane iri ne kake fuskanta. Saboda a qaddaram shi ƙulli daban daban ne akwai wanda zai ma ƙulli gaskiya zai ma wuya kafin ka samu ka kwafce ko kuma na kwafi.